Abu mafi muhimmanci a cikin abokantaka shine riƙon gaskiya da amana, ƙaunar juna da kuma taimakeke niyya da zumunci domin Allah.

Muna amfani da kayan wanki kamar su bokitin wanka, cokali, lead, murhu, tukunya da sauransu.

Kwarai da gaske ina son ɗakina yayi haske domin inji daɗin zama, domin aiwatar da ayyukana.